Eh kana buga rubutu da sauri. A'a, ina buga rubutu ne a hankali a hankali ba da sauri ba. Eh nakan buga rubutu ne a hankali a hankali ba da sauri ba sabida rubutun ya fita da kyau yanda ya kamata.

Yaya kake kula da gashin. Da zaran mun ga ya fara muni, mukan wanke shi da sabulu, mu taje shi wani lokaci ko kuma mu yi irin mu samu dai mu gyaggyara.

Yaya kake kiyaye kalman sirri? Eh nakan samu kalman sirri in adana shi da kyau a inda ya kamata, ba inda kowa zai gani ba domin gudun samun matsala. Na yau da kullum. Lallai na kan boye kalmar sirri da.

Wane irin fim kake son kallo? Eh, nakan so kallon fim ɗin Indiya, America, Chinese. Eh, ammana fison kallon fim ɗin Indiya Hausa wanda ake fassarawa da Hausa a yanzu.

Wane aikin gida kake yi kullum? Eh, aikace-aikacen gida gaskiya na fi shiga online. In ta dai yin wasu abubu wanda ya shafi taxes da kuma sauransu, na fi wa'in nan aikace-aikacen na gida.

Yara kake taimakawa mutane? Eh, mukan duba yanayin matsalolinsu ne mu gani za mu iya taimakawa da ɗan ƙarfin da Allah ya mana. Lalle ta haka muke taimakawa mutane yayin neman ti.

Ku na samun horo a wurin aiki, eh muna samun horo a wurin aiki domin niman kwarewa da kuma yanda za'ayi a jajjirci wajan fitar da ayuka su tafi yanda ya kamata, lalle mukanyi.

Me kake yi lokacin da kake ka-ka-kamu da mura? Me kake lokacin da ka kamu da mura? Eh, na kan je in sha maganin mura. Na kan je ni duba maganin daya dace in sha, domin maganin ciwon nan mura.

Ya kake son zama? Eh, nakan so in zauna a inda yake da aminci, wuri mai haske, wurin da babu hayaniya, wuri wanda yake da kuma kyawun launi da haske. Nakan so in zauna a irin waɗannan wuraren wanda ba.

Kana raba ayyuka ga wasu? Kana raba ayyuka ga wasu? Eh, nakan raba ayyuka ga wasu domin, sabida raba ayyuka ga wasu yana kawo a samu a gama aiki da wuri, da kuma sallaman kostoma akan lokaci, yanzu.

Kana sanya safa kullum? A'a, ban sanya safa kullum. Sai lokaci ya kama irin lokacin sanyi, eh nakan sayi safa in sanya shi, ba wai in siye shi kullum ba saboda zai yi min yawa.

Kana yin ciniki a kasuwa? Eh, ya danganta da yanayi. Akan samu ciniki wani zubin sosai in sa a tazo wani zubin kuma sai a hankali, sai yadda kasuwa ta kasance. Amma lalle ana ciniki a kasuwa. Eh.

Kana son abinci mai yaji? A'a domin muna fama da ulcer, sau da yawa idan mun ci abinci mai aji yakan sa kirjin mu yayi zafi kuma mu gaskiya bamu son kirjin mu ya dinga zafi saboda yakan kawo ɗaukewar numfashi.

Nawa ne yawan dangin ku a gida? Eh to dangin mu a gidan mu, waɗanda dai suke cikin gidan mu a ƙalla kila za a iya samu kaman mutum ashirin zuwa talatin. Amma yawan mu yana da yawa matuƙa.

Kana iya hawa keke? Eh, hawa keke ya danganta ne idan, idan ina ne, idan ina nesa kuma ina so in je wuri da, ina so in je wuri da wuri sai in hau keke domin ya rage mun.

Kana amfani da sauro net? Eh, ina amfani da sauro net domin guje ma cizon sauro da kuma kukansu da suke yi a kunnen mutane. Saboda idan na sa net zai kasance ba za su shigo ba.

Kuna amfani da ruwan rijiya? Eh, lallai muna da rijiyoyi a ɓangarenmu sosai domin muna da fadammomi, duk mu ba mu da wani cigaban amfani da famfuna domin ko an ba da su, 'yan majalisar mu suna cinye.